Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh, a lokacin ina ɗalibi mukan sa uniform a wajen aiki. Amma yanzu na dawo malamin makaranta, kenan uniform ba dole ba ne a gare ni sai dai a wajen ɗalibai na.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? To don nishaɗi na nakan yi abubuwa da dama. Nakan kalli fim ko kuma na kira wani muyi hira, fita almara ko kuma na fita waje haka in an yi wasanni kaɗan.

Kana cin salati? Eh sosai. Kwarai kuwa nake jin salati. Idan lokacin ta yayi, makance salati sosai da kyau. Eh idan, idan damunar ta lokacin ta yayi ba, idan kakar salati ta yi makance iya salatin mu adana da zamurika ya mutsa ƙoda yaushe.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh tabbas na kan iya. Ina iya yin jifa mai nisa. Na kan iya jefa dutse ya tafi nesa sosai.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, tabbas. Watar na kan yi waƙa a cikin zuciya. Musamman idan waƙar da nayi tana burge ni wadda ina son waƙar sosai. Naka rerata a cikin zuciyata.

Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? To, kayan ciye-ciyen da nake so, na fi son kayan marmari. Na fi son cin kayan marmari haka, na kuma irin abinci wanda nake jimawa ban gani ba.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To ina amfani da waya ta sau ba adadi a wuni gaskiya. Duk lokacin da na sami kaina bana wani aiki. Nakan ɗauki waya na domin nayi ta bincike na ko nai ta wani aiki da ita haka.

Kana yin motsa jiki kullum? A'a, ba kullum ba gaskiya nakan motsa jiki ba. Sai dai idan gajiya ta yi mun yawa, na jima ban yi motsa jiki ba, nakan ɗan yi, na yi futa gudin safiya haka naje na dawo, sai na motsa jiki.

Kana iya gabatar da rahoto, eh nakan yi gabatar da rahoto idan buƙatar haka ta taso, amma idan kawai haka ne gabanza, nasan ko wannan sai ƴan jarida.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh sosai ma kuwa. Naka yi amfani da kwamfuta kwarai da gaske. Na lakance ta na iya aiki da kwamfuta sosai.

Yaya kuke sasanta rikici a aiki? To muna sasanta rikici a aiki ne bayan mun ji, bayan mun ji, bayan mun ji, bayan mun ji, eh, ra'ayin kowanne daga cikinsu. Tsakanin biyun masu rikicin sai mun ji ra'ayin kowa wanda muka tabbatar da gaskiya sai mu ba shi gaskiyarsa. Wanda kuma ke da gaskiya sai a ba shi gaskiyarsa.

Wanne app kake amfani da su da yawa? To app din da nake amfani da su gaskiya suna da ɗan yawa. Akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai Twitter akwai kuma Telegram. Eh, bayan su kuma akwai kuma sabbin apps na neman kuɗi haka, na hada-hadar rayuwa kuma da apps ɗin da ake kasuwanci ta yanar gizo.

Me kake ci a wurin aiki? To a wajan aiki ba na fiye cin abinci ba a waje dama gaskiya. Nafi son na ci abinci a gida. Idan na ci a wurin aiki to gaskiya sai dai idan abun ya taso ne da gaggawa haka yunwa ta dame. Amma ba na cin abinci a wajen aiki sai idan na dawo gida.

Kuna yin wuta da itace? Eh sosai. Mukan kunna wuta da itace musamman idan za a dafa abinci. A kullum idan babu gas, mukan dafa abinci ne da itace. Mun ke kunna wuta da itace.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Toh abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine, shine wato ainihin gaskiya, gaskiya da amana sune mafi muhimmanci a kasuwanci gaskiya. Ka riƙe amana kuma ka sayar da abu da gaskiya babu jin hanci babu ha'inci.

Yaya kake jira a layi? To idan na je a layi, nni ma na kambi layi ne yadda kowa ya bi layi. Eh, na jira har lokacin da, har lokacin da abina zai zo. Har zuwa, har zuwa lokacin da turkina zai zo kuwa. Hmm.

Kujerunka suna da daɗi. Eh kujeru suna da daɗin zama. Eh suna da daɗin zama tabbas. Eh saboda kujeru ne na na zare wanda aka yi su da zare. Eh ba na karfe ba, da zare aka yi su kenan kunga akwai daɗin zama gare su.

Yaya kake son zama? Oh, ya danganta kuma da yanayin yadda na gashi. Eh, idan na gaji sosai nakan iya so na yi zama irin ginshagin ɗin, wato mai kama da kaman kayi kwance. Eh, amma idan a majalisa ne nakan yi zama na je dai zama yadda yake zama. Eh, zama na vista, kin asamin kamar asamin kujera ko asamin benci.

Wane irin waya kake amfani da shi? To ina amfani da wayar hannu ne ta, ta Android. Eh ina amfani da wayar hannu ne ta Android. Ta ƙirar kamfanin Tecno. Ƙirar kamfanin Tecno ita nake amfani da ita yanzu haka.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ƙwarai kuwa. Na kan yi zama kan gwiwa. Eh, musamman idan ina sallah, na kan yi zama kan gwiwa. Eh, idan kuma wataran na gaji da zama na kan tankwashe gwiwoyi na sai in zauna a kai. Bas.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh to, da yake yanzu aikin ma ba a daɗe da aka fara shi ba, to muna jiran mu fara samun kuɗin ne tukuna sai mu fara tsare tsaren yadda za a kashe su. Kenan idan sun shigo tabbas akwai niyyar rubuta yadda za a kashe kuɗin aikin.

Menene burin ku a aiki? To buri na aiki shine na shahara a aikin da nake yi, na shahara a matsayin da nake, na ɗaukaka. Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni babban matsayi in sha Allah. Wanda zan samu na riƙa, na riƙa kula da kai na, na kula da, da iyalina.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To muna amfani da kayan aikin koyarwa ne na ɗaliban makarantar kwaleji. Eh, a matsayin mu na mashani, a matsayin mu na malaman makaranta na kwaleji, muka yi amfani ne da kayan aikin mu makaranta kwaleji kenan.

Kana iya tsalle- tsalle igiya? Eh, ƙwarai nakan yi tsalle igiya. Domin wannan ma mun taɓa yin shi a makarantar mu. Mun taɓa yin shi a makarantar mu a-a darasin mu na motsa jiki. Akan ƙulle igiya, a ɗan kai ta a wani mataki, sai mutum ya zo ya gama ya tsallake. Saboda haka mun yi tsallaken igiya kuma na iya.

Kana iya busa tsaki? Eh, nakan iya busa tsaki idan abun buƙatan hakan ya taso, amma nakan jima gaskiya. Ban busa tsaki, ban busa tsaki ba. Eh.

Wane launi idanunku suke? To idanuna launinsu baƙi ne da fari. Eh kenan wannan ɗan cikin idon shi yake fari da kuma kwayar idon shi suke da launin baƙi. Sai dai a yanzu sun ɗan fara rinjaya saboda kura haka kuma ba a samun gyara haka.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh sosai nakan biya kuɗi ta waya. Nakan biya kuɗin ruwa ko kuma kuɗin wuta eh ko kuma wasu kuɗi haka da suka danganci dai abu na rayuwa nakan biya kuɗi ko kuma na sayan kayayyaki ta yanar gizo haka nakan biya kuɗi ta waya na ba sai na je wani banki ko kuma na je wani gidan tura kuɗi ba.

Wane irin wasa kake yi a waje? To gaskiya yanzu idan na fita waje bana yin wani wasa, sai dai kuma irin wasa ta tsakanin abokanai. Amma wasa irin wannan nakan dauki lokaci ban yi ba gaskiya.

Yaya jadawalin aikinku yake? To jadawalin aikinmu ya kasance na awa guda guda ne. Eh, ko wanne ko wanne malami yakan shiga aji ne ya yi awa guda ya huto, wani ya shiga ya yi awa guda ya huto. Haka ne ake tafiya tsawon mako. Hmm.

Yaya kake jin hayaniya? To hayaniya dai batta da dadi kam. Hayaniya ina jin tana takura mini idan ina jin ta tana takurawa hayaniya ba kyau.

Kana sanya agogo a hannu? Eh tabbas ina saka agogo a hannuna. A duk lokacin da zan fita waje idan na yi wanka, zan fita aiki ko zan fita waje, nakan sanya agogo a hannu.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri. Idan, idan wayana ya zo karshe, irin zai ɗauke, cajin ya rage sosai. Idan da kashi goma ko sha biyar cikin ɗari nakan kunna tsaron batiri.

Wane irin tsintsiyar kake amfani da shi? To, tsintsiyar da nake amfani da shi shine na kwakwa. Ina amfani da tsintsiyar kalar kwakwa ne, da tsintsiyar kwakwa muke shara ciki da waje.